Toh, su abokanan ciniƙi abokanai ne wanda idan mutum ɗan kasuwa ne ya je ya buɗe wurin kasuwancinsa, za su zo su same shi. Wani kuma dila ne, ko ma bai je ba, yaransa za su je su buɗe masa wurin da yake kasuwanci, ko kuma wurin da ake ɗaukar kaya. Masu sari za su dinga tururuwa su je su sari kaya a wajen, su ɗauka domin zuwa wasu kasuwannin ko wani wurin da suke kasawa. Ko wani wurin da suke kasa kaya. Wani za ka ga a kasuwan zai kasa, amma kuma kullum zai zo nan domin ya ɗauki kaya, wurinka. Wani kuma ba a wannan kasuwar zai kasa ba. Wani ma sa ake biya ma kayan mota zaiyi ya kai shi wata kasuwa can, ya je shi kuma a can yake da abokanan kasuwancinsa. Toh shi dai, abokin ciniki ba'a haduwa da shi a gida. Sai dai idan ziyara zai kawo ma abokin kasuwancinsa. Aboda haka, dole dai abokin ciniki shi a kasuwa ake haduwa da shi. A kasuwa ake haduwa da abokan cinikayya. Wannan shi ne amsa. Ba kowanne ba ne yake kasuwancinsa a gida. Amma kuma yanzu an samu wani ci gaba mai ɗimbin yawa, wanda kusan in ce ma ya fi na baya. Kamar wannan wayar da nike ci magana da kai, zan iya ɗauka hoton kayayyakin duk da nike sai dawa, na matsa su a yanar gizo gizo. Dukkan wani wanda nake da lambar sai yake da lambata, in ya hau Facebook ko WhatsApp, zai ga wannan kayayyaki na siyarwa. Ya gani, in kuma ya gani ta nan ma za a iya haduwa da abokanan ciniki zai iya saya mai ya turo maka kuɗinka, shi kuma ka je ka ba da masa kayansa a mota a taimasa da shi. A wannan ma wata sabuwar hanya ce, da aka samu ta ci gaba ta yanar gizo-gizo wadda za ka tallata kayanka a kan ta, kuma ka yi ciniki ka sayar. Toh, wannan ma ana haɗuwa da abokan ciniki ta nan, kuma da waɗanda suke da akwai da, da kuma sababbi, duk ana iya samu, ana iya samun sababbin abokanan ciniki ta wannan hanya. Ana kuma haɗewa da tsofaffin su ma wanda duk ya kema nesa ya ga ka yana da ilimin wannan dabaran, zai ce to na daina zuwa. Ko yana wata ƙasa sai ya ce tunda da mota a je a kai mai kaya kaza ga kuɗinka nan na sako maka. To daga kai kuma ka ji kuɗi, sai ka ɗauki kaya ka je ka kai masa wurin mota, in kuma dama kun saba yi ko da kuɗi ko babu duk sanda ya umarta ce a kai masa kaya, sai ka ɗauka ka kai masa. To amma dai hanya wadda tafi inganci da komai, wadda ake haduwa da mutane ita ce hanyar kasuwa zuwa kasuwa. A nan ake haɗuwa da abokanan ciniki sai kuma ta dandalin yanar gizo-gizon nan, ma ana haɗuwa da abokananciniki.

Tabbas ana sanya tunatarwa ga ayyuka domin dukkanin wajen da ka sani dole ya zamanto akwai mai tunatarwa ko kuma akwai wani abu da zai riƙa motsawa idan lokaci ya yi kamar ƙarau-rawar agogo wanda zai tunatar da kai lokaci ya yi ko idan lokacin da za ka tashi ne da yayi wannan abun zai buga mai ansar ka sai yazo ya anshe ka a wajen aikinka. Kamar yadda muka saba da yi a makarantu irin na boko da sauransu haka suna sa wani alam haka ko wata ƙarau-rawa da idan lokaci yayi za a umarci wani ya je ya kaɗa ko kuma kawai ka ji wannan ƙarau-rawar ta kama ƙara wanda dai yake ciki zai fito wani ya shiga ko kuma yara duk su fita su tafi gidajensu wasu waɗanda kuma ba lokacin za su tashi ba su kuma sannan suna zaune a azujuwansu. To haka shi ma wurin aiki wasu wuraren da dama akan sanar da za ka tashi ƙarfe kaza saboda haka saɓanin ma ka da a ci lokacin ka ko ka ci na wani sai a sa wannan abu wanda zai yi ƙara a lokacin da kake aiki. Yana yi za ka iya ka ba abokin aikin ka aiki ya ci gaba da yi kai kuma kai ta shirye-shirye naka ka tafi gida saboda haka dai shi da yake mafi galibin ayyukan kamfanunuwa kwana ne da wuni ba ma dai tsayawa. Ko da wane lokaci akwai ma'aikata da suke aiki a wurin nan ba wai aiki ba ne ɗan takaitacce. Hura ka kusan kamar ince wajibi ne ga masu kamfanoni ko wasu wuraren ayyuka suna sa irin wannan abu amma kuma a sha mu wajajen da muke wuri ne wanda ba babba bane ba kuma kawai fili ne tamfirari za ku je kawai idan an ce je ku kuyi akak kasa ku wuri-wuri kowane zuwa ƙarfe kaza idan ya kai lokacin ya tashi. Mukau lokacin nan na yiwuwa kowa zai wanke jikinsa ya ɗauko kayansa masu kyau ya sa a jikinsa saboda lokacin da zai tashi ya yi. Amma sau da yawa na kan je ziyarci wuraren aikin shinkafa ko wani kamfani in je in gani zan ga da lokaci ya yi ƙarau-rawa ta yi ƙara za ka ga wani ya zo ya kama aikin da yake wani kuma ya bar nasa. To wannan dai shine abun da zan ce ana kunna ana sanya abin tunatarwa ko da a gida ne. Kai ni a gidana ma ina sanya ƙarau-rawa domin ta tashe ni musamman watan da zai kama nan gaba saboda shi wata ne mai alfarma.

Ita dai babban nasara, ko ma ba a wajen aiki ba kowa yana so ya ga ya samu babban nasara. Kowa yana da buƙatar ya ga sun samu babban nasara, a wajen aikinsu. Saboda haka babu wanda yake so ya ga sun faɗi, a wajen aiki. Domin rashin nasara, baci gaba ba ne kuma tabani a wajen aiki. Saboda haka kome kake, ko ma ba wurin aiki ba, ko zaune kake haka nan, ka fi so ka ga kayi abun da za ka samu nasara. Ba ka yi abun da za ka ga, kowa ya ce ai wane ya faɗi ba, bai yi daidai ba. Ka fi so ka yi abun da za a ce ma wane ya yi daidai, ya yi kaza, ya yi kaza. Saboda haka ita nasara ana samun ta ne wajen inganta abu, da mutuntawa, da karamtawa. Babu yadda za ayi ba ka inganta abu ba, ba ka mutunta shi ba, ba ka karamta shi ba, karrama shi ba, ka samu nasara. Duk wanda ya zo ya sa, wurin in abin saye ne, in kuma wurin da za, abun yi ne. In ka yi wa mutum yaji bai ji daɗi ba, to nan hwa ba ka samu nasara ba. Saboda haka duk abun da za ka yi, kai dai burin ka ce abun ya karɓu, karɓuwa abun shine nasararka. Domin idan bai karɓu ba, ba ka samu nasara ba. Saboda haka babban nasara, a ce kowa yana amfanuwa da abunka, yana jin daɗin amfanuwa da shi, yana kuma yabon ingancinsa. Shi ne samun babban nasararka, a wurin aiki. Saboda haka dan kun yi aiki komen tarin yawansa, kuka yi babu inganci, ba kuma masu so su saya, ko su ɗauka su yi aiki da shi, ko kuma ba masu inda kuke yin aikin ba masu zuwa, duk tarin yawan ku, ku ma'aikata, so kuke ku samu waɗanda za su sa ku kuyi aiki. To kuma in aka ce kuna yi, ba kuyin mai kyau, ka ga babu wani nasara a cikin harkar da kuke tafiyentawwa, amma kuna yi, kuna yin mai kyau, mai inganci, Kowa yana sha'awa ya ba ku aiki. To wannan shine babban nasara a gare ku. Saboda kuna yin mai kyau, mai ƙwari. Amma du muddin aka ce abu bai da kyau, ba a yi mai ƙwari, ko in an sa su wane ha'inci suke. To ka ga nan ba ku samu nasara ba. Dole kowa zai guje ku. Amma yau sai aka ce ai ba inda ya kai wajen su wane, in bulo kuke buga wa a ce bulo mai ƙwari. Bulon su wane yana da ƙwari. Ko kuma su wane suna kawo ingantaccen kayayyaki masu kyau, masu nagarta. Saboda haka, kowa zai ji daɗin ya je, ya yi mu'amalla da wannan kayayyakin naku. Saboda haka samun haka kuma shine babban nasara, ga duk wanda yake harkoki, ko na kasuwanci ko na aiki. A ce yana yin abu mai nagarta, mai inganci. Ko da kuwa zuwa za ka yi ka koyar, a ce kana koyarwad da ake fahimta. Duk wanda ake fahimtar koyarwarsa to ya samu babban nasara. Amma kana koyarwa, ko wani aiki da ba a fahimtak ka, abun da kake yi to ka faɗi hwa ba nasara ka samu ba. Ita kuma faɗuwa asara ce ga mai aiki. Saboda haka kowa dai a wurin aikinsa yana so ya samu babban nasara. Kai nima dai da nike nan ina so in samu babban nasara, a wannan abun ma da nike yi maku so nike a ce duk abun da na yi, ya karɓu a wajenku. Na samu babban nasara.

Yadda ake magance matsala a wurin aiki dai kulawa ce da duba. Dole ka tsaya ka natsu ka tabbatar da me ake yi a wuraren da kuke aiki domin gudun matsala. Saboda haka idan ka ga wanda zai haifar da matsalar ma yana ƙoƙarin yadda zai iya haifar da ita, sai ka dakile shi, ka hana shi domin abin da zai yi ba mai inganci ba ne ba zai haifi ɗa mai ido ba. Saboda haka idan ya riga ya baku matsalan nan zai iya yiwa in aiki ne, in gini ne ko wani abu ace sai an rushe an sake. Ka ga duk abin da kuka yi ya koma baya. Saboda haka amma idan ka hana shi to ka ga ka magance wannan matsalar da zai baku. Haka kuma duk abun da ka sani in dai wanda zai kawo naƙasu ne a wurin da kuke to karka bar wani ya yi. Domin idan ya yi kuya mai da baya. Saboda haka shi ma kuma ya mai da kansa baya. Wuyace dai ku ci gaba da sha. Saboda haka dole ne ma kai in ka sani kake ka kula da wuraren da kuke harkoki domin gudun matsala don in ta faru ku ta farar mawa waƙil ma wani yana iya cewa ka biya shi ma saboda shi ba cewa ya yi mai haka ba. In kai mai asarar kayan aikin sai ya ce ka so wasu ka biya shi. Saboda haka ka ga kai dole ka kula don kar ta kwaɓe maka. Saboda haka duk wanda ka gani a ma'aikata ko kai kanginkan ka matsalar za ta faru dole ka kira mutum ka ce lalle-lalle kowa da kowa ya zo a zauna. Domin gano bakin zaren yadda za a yi kada abun nan ya zama matsala. Idan ya zama matsala kuma ya wargaje maku tafiyar aikin nan taku. Idan ta wargaje kuma komai na ku ya wargaje. Domin wataƙila a ranar dubba ma mai aikin ne kaɗai ya lsa ba wurin aikinku ne kaɗai aka samu matsala ba. Har gidajen kuma an samu matsala. Domin wataƙila wani bai da abin da zai ci a gidansa washe gari ko da daddare sai yayi aikin nan an biya shi sannan ya zo ya ciyar da gidansa. To idan an samu matsala wurin aikin nan an yi an ce bai yi ba, ka ga ai shi ke nan kai ba za a biya ku ba. Saboda haka dole ku yi yadda duk za ku yi ku magance matsala a wajejen da kuke ayyukanku. Domin gudun faruwarta. Don in ta faru to ita ba alfani gare ta ba ba kuma alheri gare ta ba. Saboda haka mafi dai alheri kafin ta faru a magance ta. Inda aka duba aka ga da gyara a gyara. Saboda haka ta wannan sigar dubawa da komai da kuma kula da yadda ake yin abun shine yake tantancewa a gane idan za a samu matsala a magance matsalar. To duba da yanayin hakan ne ya sa ni dai anawa tunanin idan na gama ma'aikaci kai ko da ta wajena in matsalar za ta hudo ba zan bari ta hudo ba zan yi ƙoƙari in dai na gan ta in kira mutane ko da ban san abun ba. Tunda basirar wani da wani ba ɗaya ba ce to na san wani yafi ni zai iya gyara mani. To ni dai ta haka nake ganin za mu bi in magance matsala ko nake magance ma matsalar ma dai gaba ɗaya. Tunda ba yadda za a yi. Kwakwalwar wani data wani ba ɗaya ba ce. Wani kwakwalwarsa duk abin da ya gani zai iya tunanin meye zai jawo. Saboda haka sai ka ga ya kawo shawara kuma in an bi shawarar sai a samu mafita. To wannan dai shine hanyar da nake ganin za mu magance matsala.

To, shi fa abin sha kala kala ne, dan launin abin sha ya yi yawa. Kuma abin shan kala kala ne, ba wai kala ɗaya ba, ba biyu ba. Domin shi abin sha, in aka ce abin sha, kama daga ruwa zuwa kunu, koko, shayi, madara, nono. Dukannansu nau'i ne na abin sha. Akwai mangwaro. Akwai mangwaro, ana shan shi amma sai an tauna. Akwai goba, cewa akeyi ina shan goba, ita ma sai ka tauna. Akwai aful, akwai fiya. Duk su ma aful bai ka sha ake amma sai ka tauna. Fiya zaka iya sha ita, domin in ta nuna laushi ne da ita. Saboda haka to ababen sha dai suna da yawa. Akwai lemo, akwai abarba, akwai ayaba. Dukannin su waɗannan aba nau'i ne na ababen sha. Kuma babu wanda ba za ka so a ce kana sha ba. Amma dai abin da yafi kome buƙatuwa a wajen mutum ko dabba kai hatta ma ko da mota ce dai, tana shan ruwa ne. Saboda haka na fi son na sha ruwa. Domin ruwa ya shi ne ingancin da zai ba ka lafiya kwakwara kyakkyawa. Yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa da inganci. Saboda haka idan ka cire ruwa, babu wani abu da ya fi, na fi so kaman shi. Saboda shi, shi ne zan iya sha ko da yaushe na zauna lafiya. Amma sauran dukanninsu ana shan su ne ta bayan fage. Domin su ababe ne na marmari. Kuma ababe ne wanda za a iya cewa masu magance yunwa. Shikau ruwa dole ƙishi yake magancewa. Shi kuma ƙishi shi ya fi saurin damun mutum. Dan sai ma iya hallaka ɗan adam ko dabba. Kai ko mota ce ma ruwa na ƙare mata sai ta ɗau zafi. To saboda haka ni dai ni a nauɓangara gaskiya ruwa nafi so sosai aka wajen sha. Sai kuma kayayyakin da ba za a rasa ba irin. Ko da yake shi ma dai shayi ruwa ne. Dan nakan sha ruwan shayi sosai. Hadda ma maras siga, nakan sha shi ba adadi. To amma dai wanda nafi so na sha shi ne ruwa. To kuma sauran waɗancan duk kayayyaki ne waɗanda na nishaɗantuwa ne da ake shan su. Su ma suna da matuƙa amfani. Dan idan daban ruwa yake da wani sinadarai na dole ya an sha shi ba ma, yance nafi son shan waɗancan abubuwa. Dan su suna magance yunwa da sauransu. To dai ruwa shi nafi so na sha dukkan cikin kayayyakin shaye-shaye.

To wannan kalma da kike tambaya ta, shine kana mike jikinka da safe to ai dan kajin. Yau da ma ko dabba zaka samu yana yin miƙa, miƙa. Ya mimmiƙe, ya tattokare domin ya kara mikewa kuma ita ma tana daga cikin jin daɗin jiki. Idan kayi miƙa za kaji koda ka gaji kai irin hakannan to saboda haka kuma a kwance ma kana iya ka kwanta, ka miƙe jikinka ko'ina. Musamman ma ka kwanta kan shimfiɗa, ba katifa ba, ba gado ba. Ai in ka kwanta ka mimmiƙe da daɗi. Akwai kuma kalman miƙa wadda ake yin ta, ta irin ka gaji ɗinnan ko kuma ka tashi daga bacci kayi miƙa. To saboda haka ita ma wannan ana yin ta. Babu wani dan adam da zan ce ni ban san yana yin wannan ba. Kai ni dai gaskiya na kan kwanta na mimmiƙe yadda na ga dama. Don maganar taku zan baku amsa guda biyu ne mai harshen Damo ce. Saboda haka shi dai miƙe jiki, idan ka kula zaka iya ka ce bari ka kwanta ka mimmiƙe ko'ina kai samɓal kai kwanciyar ka. To wannan ka miƙe jikinka. To amma sai kuka ce in miƙe jiki da safe. To ka ga miƙa ce kaɗan, duk inda ka je ka ɗan tattanƙwala wani abu ka miƙe, ka mimmiƙe ko'ina naka kajishi ya miƙe yaima daidai da ƙarfin ka kana jin ƙwarin jikinka kenan. Sai kaje ka tashi ka shiga wasu shu'na-shu'unanka na aiki. Kaje ka shiga nan ka fita nan ka tashi ka tafi bandaki zaka shiga kaje kayi. Ka gama abun da zakayi ka kama ruwa ka fito. To dai karin tabbas dai wajen miƙa miƙa muke cewa da wannan. To tabbas dai muna mimmiƙe jikinmu da safe. Muna miƙa da safe sosai. Dukkan wanda ya tashi ya kwana lafiya zaka ga yana yin miƙa. Musamman ma ace da ya kwanta ya kwanta da gajiya. To in ya tashi ya ji jikinsa sakayau, to saboda haka sai ya ƙara yin miƙa da miƙe. Haka ne. Tabbas muna miƙa da safe. Ai kuma mu tashi mu taimaka ma harkokin gabanmu.

Toh shi wasa dai kala kala ne ni ba zan iya lissafe nau'in kala kalolin wasa ba. Domin akwai wasa ma hanmu a jirgi ma muna ganin irin masu training ɗin sojan nan zakiga suna wasanni da jirgi sai huɗu biyar su jero suna jujjuyawa suna wani abun da zai ba ka mamaki na sha'awa. Saboda haka dai shi wasanni ba su da adadi kalmar wasanni sai dai iya wanda ka sani. Akwai kuma wasan tsere da babur, akwai na keke, akwai kuma wasanni da ake yi da mota ma da kekuna. Duk gashi nan muna gani. Akwai kuma wasan ƙwallon ƙafa. Akwai kuma wasa irin namu na gargajiya wanda yake na dambe ne. Akwai na kokowa, akwai na shaɗi, akwai wanda za a yi kaɗe kaɗe kai, haɗa kwambe, dan me abubuwa dai gasunan da yawa da raye-raye. Saboda haka akwai langa, akwai shalle, akwai kalale, ba bogo ba zagi. To saboda haka wasanni dai ire-iren waɗannan da yawa waɗanda suke ba da nishaɗi da nishaɗantuwa. Saboda haka a duk cikin wasannin nan babu wanda na fi so irin langa da kalale da shalle. Sai kuma muna lalo sai kuma ƴan ɓoye. To dukkan waɗannan wasanni ne wanda suke duk na gargajiya na ƙauye wanda idan mutum ba dan ƙauye ba ne ba lallai ne ya gaya ma me yi shalle ba ko kuma me yi kalale ko kuma me yi ƴan ɓoyo ko me ye muna lalo. Yauwa. To waɗannan wasannin su nafi so lokacin da nike yaro amma yanzu kash da yake na ɗan yi girma nayi hankali sai nike ganin ina san wasannin mota da baburan nan da zanga ana yi. Ana guje guje a sha wannan kwana da kuma na tsalle tsallen babur ɗin nan da keken nan. Amma fa ni duk ban iya ba. Ba zan iya yin waɗannan ba kuma. Amma dai ina ganinsu ina san su domin suna bani mamaki daban al'ajabi da nishaɗantuwa. Ga kuma wanda yafi kowanne shahara shine na ƙwallon ƙafa. Toh duk da dai itama ɗin bayin ta nake ba ƙwallon. To amma dai ina san waɗannan wasannin da suka kai kamar guda huɗu ko biyar a yanzu. Amma in ka ɗauka kama can lokacin da nike can karkara gaskiya ne waɗancan wasannin su nafi so. Musamman ma langa. Ace kai ne ruwa ka dinga zuƙal ka na ke ta mutane ka zu duk wanda ya kawo ma bara ka zuƙe masa. A haka har sai ka je inda ake buƙata ka taɓa. Ace ai wane ya sha wane gwani ne. To dai shi nafi so. Mai bi masa kuma he shalle. Shi kuma da gudu za ka fita ana bin ku. Sai kuma kalale. Ana shalleee shalle. Kuma kalale ba bogu ba zagi igiya ce za a ɗaura, a riƙe, a tara kaya tumuli guda. Duwanda ya zo watta in ka kama shi shi zai riƙe igiyan nan. Saboda haka in aka warchi kayan kuma a dinga tumatai da su. Saboda haka riguna ake tuɓewa da gwadu a sassaka a tara ace ya yi fada ace na sayar na saida. Saboda haka duwanda ya ruga da gudu ya je ɗauka kai kuma sai ka biyo da gudu da igiya kana tana a hannunka sai ka taɓa shi in ka taɓa shi shi ke nan shi ne zai riƙe tirke. To wannan dai shi ne wasannin da nafi so amma dai yanzu wasan nan na jirgin sama da zan ga sojoji na yi ana ci da shi a tusaye ni nafison ganinsa sosai.

Tattalin kalma ƙetara wani abu ce da take daban da mahimmanci tana. Dukkan wanda aka ce yana iya ƙetara to zai iya tsallake wasu ababe daban. Saboda haka ba ma sai ƙafafu ba. Ƙafafuwa ya zama dole ka ƙetare ƙafafun mutane yayin da suke zaune. Idan kuwa ba haka ba, to ta kansu za ka bi. Ai kuma in ka bi ta kansu kai da kanka ka san ba kai daidai ba. Saboda haka shi kuma ɗan adam ana san shi da hankali da tunani. Saboda haka dole wani zai ce, "A'a, shi wancan ba shi da hankali. Ka ga yadda yake bi ta kan ƙafafun mutane. Ashe mahaukaci ne?" To saboda haka shine yake sanya. Dole ka riƙa ƙetara, ka tsallaka, ka tsallaka har ka je inda ma ba ƙafafun kowa. Sai ka ci gaba da mu'amalar ka tafiyar ka yadda ka ke so. Ita kuma ƙetare in ta yi faɗi da yawa, ita ma ta zama matsala. Sai dai ka yi tsalle sosai. To amma me zai jawo ka yi tsalle sosai? Idan ƙetarar tayi yawa ka zagaye mana. Ai sai ka zagaye. Tun da dai abun yana da faɗi. In kuwa ba wurin zagayewa sai ka ce da mutane to su nannade ƙafafuwansu za ka wuce. Saboda gudun kada ya kawo ɓacin rai. In kuwa ba yadda za su yi su nannade to sai kabi a hankali ka riƙa ƙetarewa. Idan zaka ajiye ƙafarka sai ka tabbatar da ta taɓa ƙasa inda ba kan naman jikin wani take ba sai ka tsallaka ka yi gaba. Haka har zo ga ka fito wurin da kake so ka fito. Idan ka fito, ka ga shi ke nan ka gama wannan ƙetare-ƙetaran. Saboda haka dai ni ina iya ƙetare ƙafafu ko sunkai nawa ne. Kuma ina iya tattara ƙafafuwana a wurin zama don gudun kar a ƙetara min su. Amma kuma ni idan ka ajiye naka ka ce in ƙetare ƙafafuwan ka to ko kun kai ku ɗari zan iya bi a hankali in ƙetare ƙafafuwanku. A hankali in je inda nake so. Amma in son samu ne zan gaya muku da Allah kuɗan gyaggyara ƙafafunku zan wuce. Saboda ƙetara ba ta da wani alfanu amma da yake tambaya ce ake buƙata amsa. To gaskiya dai ina iya ƙetare ƙafafu. Tabbas lokacin da ake zazzaune. Amma kuma kana zaune kai ba yadda za a yi ai kai ƙetara. Sai dai a ƙetara ka. Amma in kana-- mutane na zaune kai kana tsaye to za ka iya ƙetare masu ƙafafuwansu. Saboda haka dai gaskiya ni ina iya ƙetara lokacin da mutane suke zaune. Amma lokacin da nake zaune sai dai a ƙetara min nawa ƙafafuwan. Amma tabbas ni ina iya ƙetara ƙafafuwa lokacin ƙafafu lokacin da mutane suke zaune. Amma ba na son yin ƙetara sai dai in ta zama dole. Ba na son yin ƙetara sai in ta zama dole. Idan ta zama dole sai in yi ƙetara. Amma ina iya ƙetare ƙafafuwa lokacin da ake zaune. Amma kai idan kana zaune ba ka da ikon da za ka yi ƙetara. Hai dai a ƙetare ka.

Gaskiya, ni abun da na fi so na ci da safe shine ɗumamen tuwo. Tabbas, idan duk wani abu da zan ci idan ba ɗumamen tuwo ba ne ba kawai dai ni ya biyo ta bayan fage ne. Wannan dai indai abun ci ne, shi ne abun da na fi so na ci ɗumamen tuwo da safe. Saboda haka, amma idan bai samu ba, kuma kome ina iya ci tamfar yadda na ci ɗumamen tuwon Wannan shi ne abin da na fi so na ci da safe. Amma idan na samu shinkafa da miya ma zan iya ci. In na samu taliya zan iya ci. Saboda haka macaroni ma zan iya ci. Musamman kuma ace an samu wainan masara, ita ma zan iya sa ta gaba in ci in koshi ko wainar shinkafa. To ba'ada bayan haka ma, akwai ƙosai, akwai fanke, Shi ma duk gaba ɗaya ina iya shan, cin ƙosai da koko, ko da biredi da shayi. Wannan shi ma zan iya karyawa da shi da safe. To dukkanin dai nau'inan abincin da na lissafa maku, zan iya ciyin abinci na da su, zan iya abincin safe da su. Amma wanda na fi so na ci, na ci abinci da shi, na ci shi da safe, shine tuwo ko na dawa, ko na masara, ko na shinkafa, ko na alkama, ko na saman bita. Saboda haka, shi ne abun da na fi so na ci, na ƙoshi da shi. Wannan, da kuka yi min tambayar na ji daɗin ta. Da ace ma za ku ba ni tuwon dawa yanzu da safen nan sai in min-mirginashi in hau bene da shi sosai a cikina. Saboda ku tabbatar da cewa ni ina son cin tuwon dawa ko na masara ko na gero. Saboda haka a duk nau'i na tuwo ni ko da wane lokaci ma ba da safe ba da rana ma zan iya ci in ƙoshi. Haka da daddare ma zan iya ci in ƙoshi. Da safe ko in na tashi dama na hi san kwanan ne a yanka shi da wuƙa, shi ana kiran shi yankan wuƙa, A zuba shi a ruwan zafi ya tafasa. Wani kuma ana haɗe shi da miyar gaba ɗaya a dafa. A zubo ma shi zaƙa riƙajin yana ƙanshi to ala wannan sai iya inda ƙarfina ya ƙare ci nike yi in ƙoshi. Wannan dai shi na fi so na ci da safe yankan wuƙa. Wato dumamen tuwo, shi ne ake kiran shi da yankan wuƙa. Yauwa.

To shi zama inda ake sanyi, in zama ba mai sanyi ya zamanto yana zaune. In so samu ne ka fi so ko da yaushe ka tafi wurin harkokin ka zama lokaci garai. Shi kuwa lokacin zama idan ka zo wurin hutawa to sai ka zauna. Saboda haka idan babu aiki, ai mafi galibin mutane ko a ina za ka gansu zaune za ka gansu. In ko sun samu abin da za su yi to za ka gansu kowane wani a tafi wani a tsaye wani gashinan kowane yana yin irin nau'in ayyukan da ya samu. Wani a duqe wani ma aikin nashi a zaune ne. Domin wani ofisa ne shi zauna kawai yake hidai ya rubuta yace ai wancan ayi wannan. Saboda haka to ka ga shi wannan ayyukansa da komi na zama ya fi yawa. To amma wanda yake aikin ƙarfi shi kuma aikinsa daga tafiya sai tsayuwa. Su ne suka fi yawa. Ɗauko wancan, kamu wancan, yi wannan, yi wancan. Saboda haka ka ga shi batun zama dama bai same shi ba sai in baya aiki. Idan baya aiki zai ko mu gefe ɗaya yana zaune ba aiki zama ake yi na hutawa kafin ko an taso daga aiki. To ai za ka tarar da kowane mutunma dan adam za ka ga zaune a wurin dandalin da suke fira. Zaune za ka tarar da mutane. Ba kowane mutum za ka gani tsaye ba. Ana tsayuwa sosai idan ana wata fira wadda ake ganin gajartacciya ce ko wata shawara. Domin ayi a gama sai ku haɗu ku uku, ku huɗu, ku biyar kuyi ta. A tsaye ko ba he kun je kun nemi wani wurin zama ba. Saboda haka dai idan wurin fira ne wanda ake ɗaɗewa to ya zama dole dai ka ga mutane suna zazzaune. Eh mafi galibi dai dole ne ma dai a fi son zama da tsayuwa. Amma shi ya danganta a zama. Yanzu ba zai yiwu ba a ce kawai tun safe har zuwa dare kana zaune ba ka tafi wani wuri ba a ce wai ka fi son shi. Ina za ka fi son zama ba ka fita ka je ka nemi na kanka ba? Idan ka je ka nema ka samu sai ka zo ka samu wuri ka zauna ya zama wurin hutawa da fira. Ɗan abun da ka samu in ka ga ɗan abun sha'awa kaɗan ɓalla ka saya ka ci. Kuma kaɗan saya ka taho ma iyalanka da shi. Daga wannan wurin fira saboda haka ka ga ba za a ce an fi son zama ba. Amma akwai wanda za ka ga komai nashi shi zaune ne. Zaune ne. Ba wani tafiye-tafiye. Wani ma daga kwanciya za ka gai yake harkokin shi irin wanda ya san harkar crypto yana kwamfiyuta ko da yaushe yana kan network kamu wancan, kamu wancan, dubo wancan, dubo wancan. Shi daga kwanciya ma sai aikin sa a wayassa Daga kwanciya ma sai. To amma kai indai sai ka motsa za ka ci ai ba a gama motsawa da kwanciya. Dole ne ka tashi ka yawata domin ka nema wani talla zai fita da baro ko ince wheelbarrow wani kura zai tura ko ta ɗaukar ruwa ko yatai cikin kasuwa. In an sai kaya ya lodo ya fito ya kawo tashan mota. To jiya zai ya zauna. Ka ga sai sanda ya dawo gida yake da lokacin da zai zauna. To gaskiya dai in an yi aiki an tashi an dawo gida dai wurin zaman fira ne ba na son tsayuwa. Zaune ya ta nike in huta amma nake shingen gida. Gaskiya dai indai an tashi daga wurin aiki na fi son zama.

To, ai shi taurari kala kala ne. Saboda haka dole ma ka iya kallon tauraruwa da daddare sai dai idan kai makaho ne, in kuma garinku ya tashi da hazo ne da zullumi, to ka iya kasa ganin komai. Domin akwai hazomma da ake yi, ka ga jirgi ma baya tashi ko kuma ana hadari. Ka ga ba za ka iya ganin taurari ba domin giza-gizan hadari sun tare da daddare. To dama ko da rana, hasken rana ba zai bari ka ga taurari ba sai dai in can kafinta ƙarfi ne ko kuma yamma ta yi, ta fara yin yamma, za ta faɗi rana. To za ka iya ganin taurari amma rana na tsakiya, za ka iya ƙarƙan kasa ma ka kalla ka ga taurari dama. Amma da daddare duk ahalin da kake kwance in dai ba hadari ake ba, ba kuma wani hazo ake ba, wani sanyi ko na wani abu wanda ya zo ya rufe sararin sama ne da za ka ga taurari. To ai za ka kalli taurari. Musamman ma da tsakar dare, ka kwanta tsakar gidan ka, taurari ga su nan ba za ka iya sanin ma adadin su ba. Ga su kawai faar kana ganin su sama. Wata mai haske ƙwarai, wata kaɗan, wata tauraron ɗan adam ce ma tana tafiya tana walwalwal, wata kuma ga ta nan ko da yaushe kamar tana juya. Ga su nan dai taurari kala kala ba za ka iya gani ba. Harda wadansu da za ka ga sun jeru su uku ko su hudu, ga su nan dai kala kala. To ni dai kam gaskiya da daddare ina kallon taurari yadda rai na ke so. Domin farin wata baya cutar da ido tamkar kamar yadda rana ke lalatawa mutum ido kana kallon rana dole ka kau da kanka. Ko da kuwa ta yi tsakiya ko kuma ta yi yamma, za ta faɗi ko kuma in ta fito da safe. Saboda haka ita dai rana ita ce ba ta son ƙazamin kallo amma wata sai kai ta kallon ce ba abun da zai dame ka haka taurari sai kai ta kallo. In kwana za ka yi kallon tauraruwa ba abun da ido yake. Saboda haka ni dai ina kallon taurari da daddare. Musamman ma na kwanta tsakar gida na yi rigingini. An ce ba a gwada mana rigingina wata, to haka ba a gwada mana rigingina ma taurari. Don kuwa tauraruwa kallonta baya komai amma mu muna kallon taurari da daddare. Tabbas ina kallon tauraruwa da daddare cikakkiyar ansa ke.

Oh, shi dai hannu babu mara amfani. Kowane yana da amfani. Ni kam dukkan hannayena guda biyu da Allah ya yassare min ina amfani da su ta duk hanyar da ya dace. Saboda haka shi hannu wanda yafi kowane amfani a jikin ɗan adam da ƙafa shine hannun dama. Saboda ya mafi ƙarfi ko duka za ka yi, ko wane abu za ka ɗauka, dandanan za ka iya ɗauka to. Amma ni gaskiya kowanne ina iya amfani da shi. Ina iya ɗauka wani abu da hannuna na hagu, ina iya ɗauka da na dama kuma kowane zan iya safara yadda nake so a hannayena. Amma dai tabbas hannun dama ya fi hannun hagu amfani domin hannun dama shi za ka yi rubutu da shi, shi za ka yi kome da shi mafi galibi. Da hannun dama ake yi. Kai shi duma abin da za a yi in so samu ne kai mu ko a lahira mun fi so mu samu certificate ɗinmu a hannun dama. Saboda haka ni dama ta tafi kome ko wane hannu aiki. Hannuna na dama shine hannu cikakke da na fi amfani da shi. Amma kuma ban ce na hagun bana amfani da shi ba. Shi ma ina amfani da shi yadda ya kamata. Don kuwa duk aikin da nake yi da na dama zan iya yi da na hagu. Zan iya sa hannuna na hagu in riƙa ɗiban ƙasa da cebur ina watsawa ko kan mota ko kan wani abu ko in kwashe yashi da hannuna na hagu ina cillashi sama ko in cillashi cikin wani ɗaki ko in zuba a kwano. Haka duk yadda dai hannuna na dama nake safara shi a wajen aiki zan iya safara shi, zan iya safara na hagun. Domin na riga tun ina yaro na saba da haka wurin haka ƙasa. Idan ka gaji da dama toh he ka juya kai tayi da hagu. In ka gaji da hagu, he ka juya kai tayi da dama. Haka dai rayuwar take tashi. To amma dai gaskiya cikakkiyar amsa amfanuwa dai a yi amfani an fi son a yi amfani da dama. Koma za ka ba wani abu ka miƙa masa, kai kangin kanka ka fi so ka miƙa masa da hannun dama. In kuma karɓa ne ka fi so ka karɓa da dama. Domin duk wanda ka ga yana ba da abu da hannun hagu, za ka ɗauka bai da wayo. Bai ma san meye rayuwa ba. Mu a tsari irin namu. To amma gaskiya kowane hannu da ka gani yana da matuƙar amfani. Amma dai komi ne ne yafi kyautatuwa ka yi amfani da hannun dama. A mu'amalance domin ko da gaisuwa da masabaha da menene duka da hannun dama muke yi mu ba ma yi da hagu. Saɓanin Turawa wasu ko Yahudawa in ce za ka ga suna yi su da hannun hagu. Yau ka ga suna iya yin wannan masabiha da sauransu. Gaskiya dai mu nan a yankin Hausa gaskiya hannun dama shi aka fi ba ƙarfi da muhimmanci. Domin ni kaina na fi son amfani da hannun dama ɗari bisa ɗari.

Ai akwai abubuwa da nake yi sosai don nishaɗi kama daga abinci har abin sha wanda za ka ga kana shan su ko kana cin su domin nishaɗi yauwa. Saboda haka abubuwan da ake amfani da su don nishaɗi suna da yawa. Kai kama tun daga kan magana ma akwai maganar da za ka ga kana yin ta cikin nishaɗi da ban dariya. Kana yi, kana yi, kana jin daɗi, mutane suna jin daɗi. Sai ayyauan na nishaɗi yake ji. Shin nan sai magana yake ta yi ta barkwanci ta nishaɗi. To kuma hatta daidai da cimaka akwai wanda za ka yi don nishaɗi. Akwai abun da za ka kana shan shi, shi yana sa ka nishaɗantuwa, yana sa ka jin daɗi a rayuwarka. Akwai kuma abun da za ka ga na ci ne. Kana zuwa a ci shi don nishaɗi ake zuwa a sai a ci ba dan yunwa ba domin in dan yunwa ne ba za ka iya cin shi ka ƙoshi ba. Sai dai ka ansa yanar nishaɗi na kana so ka an nishaɗantar da zuciyarka da kai kangenkanka. Na yi. Tanfarka mar dai yadda muke cewa marmarin abu to shi in kana marmaran abu kama kai ke gaji kawai sau ka ke gaji ka zama shi. Shi kuma nishaɗi wani abu ne da ake so zuciya ta ɗauka ko na farantawa. Saboda haka sau da yawa dai ɗan adam akwai abubuwa da yawa da yake na nishaɗi. Wanda akwai na ci, akwai na sha. Saboda haka wajibi ne dukkanin ɗan adam ka ga yana amfani da wasu abubuwa na nishaɗi. Akwai kalamai ma waɗanda suke sunan nishaɗi. Su suka fi kusama da ku wane ɗan adam yana yin su. Tin da abun ci na nishaɗi ko abin sha na nishaɗi sai ka je ka nemi shi. Saboda haka dai ni a abinci ma akwai abinci na nishaɗi da nake amfani da shi. Akwai kuma maganganu na nishaɗantarwa da nake yin su.

To ai, shi haske rahama ce. Ai ni ba ma ɗakina ba. Kabarina ma can idan na koma makoma ta, na fi so na gan shi da haske. Haske fari tas na nishaɗi irin na gidan aljanna. Ba wai ɗakina ba. To dama ɗaki da duhu ya za a yi daɗi. Abun da gashi dole haiman kunne. Ababe masu haske na zamani. Domin mu haskaka ɗakunanmu da kuma hakikatan bayyanewa. Abun ka ce wai ina so ɗakina ya yi haske. To ai wannan abu ne ma da yake bayyanan ne wanda kowa ma yana son haka. Ai ni duk inda za ni ma na fi so na gan ni cikin haske in dai da daddare ne. Dama kuwa rana ba a batun haske a rana. Rana dama ko wana hangen kowa ko daga nesa. To amma in dare da duhu to ba za ka so ka fita wani wuri ace ba haske ba. Ka fi son dukkanin wajen da za ka je ka gan ka cikin haske. Tantar wai kana ganin me yake zuwa me yake komawa. Kai haske ba sai a ɗaki ba ko a hanya ne ma haske rahama ne. Ni dai ina so na naga haske a ɗakina. Gaskiya ina son haske a cikin ɗakina. Ba na son duhu. Haka kuma dukkan wata ma'amila ta ma dai na fi so na samu haske a cikinta. Saboda idan shi kangin kangin shi magana haske wata rahama ce wata nasara ce ga ɗan adam da yake so a ce ai wana cikinta fiye da shida inda ya sai ka ga dakwai haske a cikinta. To ni dai tambayar ka mayar duk ka tambaye ni. Ni na fi so naga haske a ɗakina da cikin gidajena da wurin duk da nake aiki na fi so naga haske. Ba na so naga wuri da duhu. Domin idan wuri na da duhu kai kangin kan ka za ka ji tsoro ko kwanciya ko zama gudun ba ka san me za ka tarar ya kwanta ba. Wata ilma kunama ko wani abu ya gangaro ya zo wurin kwanciyan naka ko cinnaka ko dai wani abu. To saboda haka dole ne kana da buƙatar haske. Inma ba wuta ba haske ba caji a jikin solar taka. To ai wayar ka ba za ta rasa caji ba sai ka haska fitilar taka dudduba domin ka kwanta a ɗakin naka. Saboda haka ka ga a kowane lokaci kana da buƙatar haske a cikin ɗakinka. Ni dai haka nake da buƙata ina son haske a cikin gidana da ɗakuna.

To shi dai, ka san yanayin mutane daban daban wani ma bai iya cin abinci a wajen mai abincin sayarwa wani kuma yana iya ci. To ni gaskiya ina iya cin abinci wajen mai abincin sayarwa kuma ko da kuma yaro ne na gani ya ɗauko talla irin garau garau dinnan zan iya saya na ci ko in ce ya kamala duka zan iya saya domin na ci. Na magance matsalar yunwar da take damu na. Amma in so samu ne, na fi so na samu wani wuri da aka keɓe ake abincin sayarwa da teburi da bencina kaje ka zauna a zubo maka abinci a ajiye ma kan teburi irin wanda kake so ka ɗauka ka ci ka koshi ka biya su kai tafiyar ka. To duba da yanayin da wani wurin idan ka je babu irin wannan sai dai ka samu wani wajen ya kamala ko yaro yana tahe an kasa masa sai ka kira shi ka ɗau kashi ɗaya ka koma gefe ɗaya ka cinye. In ka cika in ya ishe ka, ka biya shi ya tafi in bai ishe ka ba ka sake ɗaukan wani ka ƙara ka ci kamar kashi biyu zai ishe ka in sha Allahu watakila. Saboda haka in dai so samu ne ba to ai daga gidanka ka fita da abincinka a cikin irin ƴar kulan nan kaje ka ajiye. In lokaci yayi ka buɗe ka koma gefe ɗaya da mutanen da kuke aiki kai masa bismillah domin a zo a ci abinci. To shikenan in kuka haɗu kowa ya ɗan wani ya taho da tuwo wani ya taho da shinkafa wani ya taho da taliya ne wani indomie ne haka yokai. Idan an haɗu kowa a haɗu a kewaya sai a ci abinci domin mu muna haɗuwa da yawa mu ci abinci. Ba wai irin kowa yaje ya ci shi kaɗai bane ba idan ci mutum ɗaya ne to ya je irin wurin sai abincin sai dawa. Saboda haka dai so da yawa mafi galibi dai mu kan tafi da abincin mu daga gida kafin ka tashi an yi maka abincin da za ka tafi da shi domin ci.

To, kayan ɗakina kaya ne irin na talakawa na ƙauye. Saboda haka ni kayan ɗakina gado ne dai na katako sai kuma katifa, sai irin dai yar kanta da kwaba din nan haka ta sa kaya. Saboda haka ire-iren kayayyakin mu dai na gargajiya na ƙauye su ne, sai kuma ƴan kwanuka irin samira da sauran irin sanayya dinnan nan da sauransu. Saboda haka kayayyakin da ke da akwai na ɗaki dai na furnitures ɗin ba wai wasu kayayyaki bane na a zo a gani, su ne wanda suka shafi gadon. Gadon shi ne kawai da ƴar kwabar zan ce sun ɗan shafi zamani. Amma sauran dukkanin kayayyakin mu ba irin kayayyaki bane wanda ake yayi na yanzu wanda muke gani a cikin Facebook da sauran su. Za ka rinƙa gani ko a tallace-tallacen wasu abubuwa af af idan ka shiga. Za ka rinƙa ganin ana tallace-tallacen kayayyakin ɗakuna masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa kai ba dan dai rashin kuɗi ba da tsada. Kuma dole shi irin waɗannan kayayyakin ma dai sai gida irin na manyan mutane na alfarma. Domin kana da ɗan gidan ka, ya za'a yi ka iya sa irin wannan kayayyakin ka ga gado da kanshi, jawowa kawai za ka yi ya sauka. Kuma ƙofa wurin ƙofa ka ga gado ne a gurin da an tashi sai ya rufe wurin. In ka janyo kuma kawai sai ƙofa ta samu. Ga shi dai irin kayayyaki na zamani na nishaɗi na kece raini za ka yi ta ganinsu to amma ina, kash! Mu duk ba mu na dama irin waɗannan amma kuma muna matuƙassan ka irin waɗannan kayayyakin ɗaki. Domin su sai ma kai bacci har ka makara, ka mance ma da a ina kake. To dai mu kayayyakin mu na ɗaki dai irin kayayyaki ne can na gargajiya ba irin na yanzu bane da ake yi na yanzu da muke ganinsu a irin fina-finan Chinese ko India ko wasu abubuwa da za ka ga abubuwa na mamaki. Wuri ka ga kamar bango amma da an taɓa shi sai ka ga ashe wani abun kwanciya ne ko gado ko wata kwaba ce da za ta buɗe a ɗauko kayayyakin sa. Kai wannan mutane sun ci gaba suna da kayayyaki masu kyau. In da ina da dama ni kaina da na sai irin waɗannan kayayyakin amma da babu dama dai waɗanda na fi so irin dai namu ɗin ne na gargajiya. Tunda baka da damar da za ka sai wancan sai ka yi amfani da abun da gare ka. Tabbas irin kayayyakin ɗakin da na fi so kenan irin waɗancan na ƙasashen turawa ɗin nan masu kyau da tsada da gwanin ban sha'awa. Abu ɗaya sai ya zama abu uku. Gado ya zama kujera, ya zama teburi, ya zama menene abin gwanin ban sha'awa. Kai ina son irin waɗannan kayan gaskiya na fi son su in da zan samu gaskiya su na fi so waɗannan kayan ɗaki.

Unguwar mu babbar unguwa ce, babba mai girman gaske kuma akwai yankunan da za ka ga unguwar ma manyan gidaje ne awon gwamnati. Mu dai da yake eriyar talakawa muke, gidajen mu ƴan ƙananu ne, ba su fi ta-- ba su hi thirty by s-- by, uh, fifteen by thirty ba. Zurfin tsawo talatin, faɗin fuska sha biyar. Bai fi haka ba faɗin gidajen namu. Saboda haka ba irin waɗancan da za ka ga gida ɗari bisa ɗari ba, nan ɓangaren ɗari can ɓangaren ɗari. Duk ga ya can idan ka koma irin su ɓangaren ɗorayi jan bulo da sauransu za ka ga duk irin waɗannan gidajen ne. Akwai kuma idan ka tsallaka tsallaken gabas ɓangaren salantake nan su ma za ka ga manya manyan gidaje ne. Saboda haka dai akwai duk ire-iren waɗannan gidajen. Akwai su dama damu da hagu damu duk sun zagaya mu. Akwai yamma da ɗore ma can za ka ga manyan gidaje. To dai mu dai eriyoyin mu nan dai eriya ce wadda take ta ƙarama, ƙanƙananun mutane ba manya ba wanda suke da ɗan rangwamen gata. Saboda haka unguwar mu babba ce, tana da faɗin gaske ba ƴar ƙarama ba ce ba. Domin unguwar mu in a wata jiha ce ma ta fi ƙarfin a ce lokal gwammentci. Saboda haka kuma unguwar mu muna zaune lafiya lau da nishaɗantawa da kome. Ba mu daga cikin fargaba ko tashin hankali. Sai dai abin da ba a rasa ba, hedai irin faɗace faɗace na yara irin na dabba to ana ɗan samun su jefi bisa jefi amma dai ban ce ko da yaushe za ka ji ana hayaniyar wai daba ba ko faɗa ko wane abu. A unguwar mu lafiya lau muke zaune. Ba mu jin wasu abubuwa na damuwa a cikin eriyan mu. Gaskiya inda muke dai gaskiya lafiya lau muke zaune. Unguwa ce dai ta talakawa. Saboda haka mu kuma ba irin waɗannan manya manyan gine-ginen. Sai ka je wajejan masu hannun da shuni za ka ga manya manyan gine-gine dogaye da sauransu. Mu gine-ginen mu ma ba ko ina za ka ga bene ba. Sai dai gida kawai ga nan. Ba wai bene ba, flat ne kawai ga nan. Amma in ka yi can wajejan eriyoyin da na gaya maka can za ka ga gidajen su manye manye ne da benaye ga su tafka tafka galayu ka mu ko duk da ƙarancin waɗannan abubuwa. Kuma su ana ba su wutar lantarki yadda ya kamata. Mu kuma nan eriyoyin mu da yake ɗan tagajen tagajen ne marasa ƙarfi. Ba ma ko da yaushe muke samun wutar lantarki ba. He dai idan Allah ya hore maka ka sai yar solar ka dai ka kafa a cikin gidan ka dai gudun ka dai a ce ko da yaushe kana cikin duhu. Amma hwa suna ɗan samana ƴar wutar lantarki. Amma dai tabbas ka ji irin yadda yanayin unguwar mu take. Unguwar mu babba ce dan akwai eriyoyin masu hannu da shuni, akwai eriyoyin talakawa. Saboda haka akwai unguwanni masu kuɗi, akwai unguwanni talakawa. Wannan shi ne cikakken amsa. Mu dai muna ƴae ɓangaren talakawa.

To gaskiya launin da bangayen gidanmu suke da su launi ne na gini na ƙasa, sai dai kuma ni a nan da nike zaune yanzu launin gini na ruwan toka ne saboda gini ne na siminti kuma babu fenti a ciki. To saboda haka amma launin gine-ginenmu can na karkara to na jar ƙasa ne, ita kuma ƙasa ba sai an tsaya ana biye-biye ba kusan kowane mutum in dai mutum kauye ne ya san yanayin yadda ƙasa take ja. Akwai mai ja sosai kuma ja ba irin ja kamar na hula 'yan kwankwasiyya ba a'a, jar ƙasa dai ita ƙasa kala-kala ce. Akwai farar ƙasa akwai kuma tamu jar ce kuma ba ja irin ƙau ja ja wuri ba, ja dai matanɗa. Shine irin launin kalar yadda bangayen gidajen mu yake da su. Gine-gine ne dai na ƙasa wadda yake ita ƙasai ba kuma ja can ainin ba. Yadda dai ka ga kwatankwacin irin ƙasa wadda ake takawa dinnan dai haka mai baƙa-baƙa matu ita waccen ta fi wannan ja. Kalar bangayen mu suke.

Ya sa hannun ka yake? Eh tabbas ni na kan sa hannu jikin takarda amma wani lokaci saɓanin sa hannun ina gudun kada in je kwamfutace in samu ace na yi notef sai na yi tombprint. Saboda shi tamprint diwan da na yi na san kome da kome nawa iri ɗaya ne. Saboda haka tamprint nake yi ni a wajen sa hannu amma ina sa hannu da biro ga takarda. Akwai abun da nake ɗan yi ɗan kaɗan wanda ba zai gaggare ni in maimaita ba. Sai na ɗan ja shi na ɗan rubuta na ɗan yi wani watsatsale na na ɗan kari da sauki, ko da kamar layi guda uku ne zan tsaya ja hai in yi masa wani kari da sauke da rubutu a cikinsu. To haka dai nake sa hannuna. To amma gaskiya harkokina na banki don gudun kan na samu matsala, gaskiya ba sa hannu nake ba sai na sa yatsana nayi dangwale saboda shi dangwalon nan kawai kusan kamar in ce ya fi kome muhimmanci saboda ina dangwala za a ga hotona ya fito da fuskata da kome da komina shi ke nan. Abun da na rubuta sai a bani ko kuma abun da nake so sai a ciro a bani. Saboda haka idan wani ma abu suke nema a tare da ni dai to wannan hanyar suke samu. Siga sun gudanar da binciken da suke nema amma ni bana iya a'a in sa hannu a takarda in ta wannan watsatsale saboda wannan watsatsalen shay shahararren mai boko akansa. Eh tabbas kalan sa hannuna ke nan dai ni tombprint nayi. Eh in dangwala hannuna ba tare da ɓata lokaci dan da nan sai a sallame ni nai tafiyata.

Ai guarante ne ina iya dafa abinci musamman ma abinci mai sauƙi irin su indomie da taliya da shinkafa wake. Kai in fa ta gari, hawa ina ina iya yi ma waina da miya, ina iya yin ta, ina iya yin ƙosai, ina iya yin waina 'yar tsala, ina iya yin wainan wake. Haka dai indai fanni na abinci ne da yake na tashi gaben mahaifiyata kuma ita mai sana'a ce da take yi kala kala kama tun daga kan gurasa da yin waina, ƙosai, dannar rogo, rashaduwa. Kai abubuwan dai ba za su iya lissafuwa ba wanda duk na gansu na ga yadda ake yin su zan kuma iya kamantawa in yi su. Dambu duka da shinkafa da wake zan iya dafa, zan iya dafa shinkafa ziriya, zan iya yin talge kuma na iya tuƙa tuwo. Saboda haka kai kayayyakin abinci irin namu dai na Hausa sau da yawa nakan iya yin abinci irin namu na Hausa. Ban ce dai wasu abubuwan cin tukan ba da ban san kalan su ba irin na turawa da nake gani a finafinai ko kuma a cikin Facebook ba. To nau'i dai irin na abinci irin namun lallai akwai waɗanda da dama ina iya yin su sosai kuma ka ganni zan iya dafa fara in kirɓa ta. Haka kuma in dama in sha zan iya yin kunu, zan iya yin koko kuma. Ko dai yake duk waɗannan wasu ayyuka ne masu sauƙi da aka ce dai abinci dai aka ce to kuma duk suna daga cikin jansi na abinci. To duba dai da diddai da yana yin network yana ɗan riƙe ni. To dai lallai dai ina iya dafa abinci sosai. Zan iya nemo garina in tankaɗe, in tafasa ruwan zafi, in yi ruɗe, in yi komai zan kuma iya yin teba, zan iya yin amala. Saboda haka duk waɗannan nau'ukan abinci da muke amfani da su, duk wanda nake ganin ana yi a kai a kai ina sa ido na, ina nazari ina koya. Kuma haka zan iya yin miya mai daɗi ita ma wadda zan ci abinci na. To wannan dai shine amsa gansashshiya. Gaskiya ina iya dafa abinci. In sha ma Allahu zan iya dafa abinci yau.

Gaskiya ina son ɗaukar hoto kuma ina yin hoto. Ina ma da hotuna. Yanzun haka ina iya yi ma in turo ma, turo ma da hoto na. Toh amma dai gaskiya wannan shine magana guda ɗaya. Tartibiya gaskiya ina iya yin hoto ina kuma yin hoto kuma muna hotuna da abokanai na sosai. Mussamman ma wani taron biki ko taro wani na al'ada irin na sallah na tarihi. Toh lallai mu kan zage kowa ya ci ado yayi kwalliya ya zo a ita dauka hoto. A je can a yi hoto kai kama daga hoto har ma a kai ga ana yin bidiyo. Ko, dai dai yake cewa kai ina iya ɗaukar hoto. To, ai ni ko sana'ar hoto yadda wayoyi na zamani suka samu yanzu ai ko ita mutum sai ya iya yi in dai da dama. Sai dai yake kowa kuma yanzu abin ya zama hantsi leƙa ƙagidan kowa. Dai gidan da ka je za ka iya samun giredin waya mai kyamara mai kyau wadda take yin hoto. Ba tsabani irin da dai dai ka je gidan hoto a sa kyamara mai hoto ya ɗauke ka. To yanzu kuwa kowa yana iya yin hoto ya je kuma a zuƙe daga wayar shi a wankan masa shi. To saboda haka dai lallai ni ina iya yin hoto kuma ina iya yin sana'a hoto. Duba da yanayin ci gaba na zamani ma da aka samu. Yanzu ba sayen fim ake ba ake sanyawa a jikin kyamara ba. A'a kawai memory ne za ka yi ta ɗauka yana naɗewa yana ajiye ma. Da ka je ka kunno wannan sai ka sa. Wannan abin da yake ɗauka a jikin kwamfiyuta wadda ake kiranta yanar gizo gizo ta naɗa kawai ta je can ta fidda ma shi a takarda an gurza shi an maida shi an kuma dama da kalar ka ɗauke shi. To gaskiya ai halin da ake ciki dai yanzu. Ɗaukar hotuna akwai shi sau da yawa. Yanzu ma ko ma wani abu kake yi in dai ya ɗauki hankalin mutane ba kama san sanda za ka ga ana tayi ma hoto ba. To kaima kuma haka idan ana wani abin ya ɗauki hankalin jama'a kaima kana zuwa za ka buɗe kyamarar wayarka ka dinga yin hoto. Kama kai har ma da bidiyo za ka iya kai tayi. Kai bidiyo kai hoto. Ga maganan mutum ga komai ana ji ko ga dariyar sa ga murmushin sa da komi da komai ana gani. Kai ai an ci gaba yanzu nesa ba kusa ba. Ya wuce yanayin yadda mu muke tunani. Kai wannan harka dai Alhamdulillah mun samu ci gaba sosai amma gaskiya ni ina son ɗaukar hoto kuma ina yin hotuna sosai. Ina yin hotuna sosai ina kuma yi ma 'ya'ya na da iyalai na hotuna sosai kuma ni ma ina yin hoto. Haka ne. Amma shi ma.

To gaskiya dai ina yawan duba saƙonni a wurin aiki musamman ma saboda duba da abun duk ya zamo zamani. Komai da ka sani yanzu ya zama waya. Software waya kenan ake cewa a hannu. Komi da komi da kake tunani yanzu a hannu yake. Yana cikin yanar nan taku ta gizo gizo. Ba irin gizo gizo gizon ba. Dan yanar namu gizo gizon bata ɗaukar saƙon komai sai fa saƙon shi gizo gizon. Da in ƙuda gitta ko wani kyankyaso ko wani abu da ya hau zai iya riƙe shi ya samu abinci. To gaskiya dai ina duba saƙonni sosai. Domin duk wanda zai yi ƙorafi ko wani abu a kan wasu abubuwa zan iya na duba na gani. In na ga wanda zan rubuta ansa ne take ma sai in rubuta ansa in tura masa. Kuma musamman ma yadda aka samu ci gaba yanzu za kai Facebook, za kai WhatsApp, za kuma ka iya rubuta saƙo ta kan layin wayar ka tura ma mutum kan lambar sa. To wannan dai an samu wahada sosai. Sosai an samu wahada domin an samu sauƙaƙa abubuwa da dama. Saɓanin da idan za ka yi yo saƙo sai dai ka je ka kai gidan waya, ka rubuta lambobi da komai ka kai akwatin gidan waya a biya aje a kai. Yanzu kau kana yi in second ko in minute kawai za ka ga saƙo ya ta yi cikin second ɗaya ko biyu ko uku sai ka ji wanda ka turamawa ya ce ai na ga saƙon ka. Ya sake dawo ma da ansa. To dai yanzu kam tabbas rayuwa ta sauƙaƙa. Domin mutum ko da yana Amerika ne wani yana Rasha a cikin minti ɗaya za ku yi magana da shi ku gama. Ni yanzu a kowane lokaci na kan iya yin magana da mutumin da yake Libya ko Nijar. Domin akwai abokina direba, akwai kuma yaran mai gidana direbobi da suke tafiya ma har Senegal, Ghana, Mali, Togo to duk ta wannan hanyan ma idan suna so za su ba iyayensu saƙo su kan iya kira ko su turo su ce a kai ma iyayensu ga kaza ga kaza nan sun turo ta banki. A rubuce kuma gashinan za su tako ma hotan takarda ta biyan kuɗi wanda ake kiran shi receipt. To kaga duba da haka duk an sauƙaƙa inda irin tafiya ce irin ta da mutum sai ya shekara goma ma ya tafi ba a sani ya je ba ko bai je ba. Amma wannan a yanzu ka tashi nan da kwana biyu ko zuwa uku ko huɗu ko biyar yanayin tafiyar ka in a mota ka tai in kau a jirgi ka tafi awa huɗu biyar ka je ƙasar da za ka je. Eh dai kuma in irin wajen America ne ko China ko Rasha su ne suke da nisan gaske yahu daga nan Nigeria. Amma dan irin su Ingila ai bani nisa duk sosai. Tafiya ake aje a dawo. To lalle dai ni na zama ma'abocin duba saƙo. Don yanzu haka wannan abun ma da nake gaya muku da kuka turo shi ma kanshi saƙo ne tunda a cikin wayar nake dubawa in turo muku da shi. Ina duba saƙo kuma ina tura saƙo. Yanzu ma ganaku saƙon nan zan turo muku kamar yadda kuka turo mani da.

Ai lallai ma ne ina ci da cokali, ina ci da hannu domin shi abubuwa ya danganta. Har sha da cokali ma ana yi, ana kuma iya ci da cokali domin irin nau'in abincin da ka haɗu da shi to da yanayin da za ka ci shi. Idan ka haɗu da abincin da za a ci da cokali to dama dole da cokali za ka ci shi. Kai har ma da luda yi mu muna cin abinci ko muna sha saboda garanti da ƙoshiya. Akwai ƙoshiya ma da akayi wadda akayi ta ta musamman wadda kurama da duka ƙwaiƙwayi haɗuwan gargajiya suka yi mana cokali. Domin mutanen mu sunzo suna sassaka, suna komai, suna ƙira to saboda haka suna yin akushi da ake zuba abinci kuma suna yin ƙoshiya wadda za ka riƙa gutsura tuwo ko wani abu kana kaiwa bakinka. Shine masabbabin da ma mu har muka samu cokali. Saboda haka kai lallai dai mu abinci kala kala ne. Don yanzu abincin da zan sa ma cokali ya fi kala goma wanda zan iya lissafa su saboda karo na farko ma akwai ɗanwake shi ma ana cin shi da cokali. Ɗanwaken nan kuma akwai na miya akwai wanda ake sa ma yaji. Akwai wani ma kalan shi ɗan sululuf shi ma ana sa masa yaji, ana sa cokali ana cin shi. Akwai dambu, akwai burabisko, akwai shinkafa, akwai taliya, akwai makaroni to akwai doya, akwai doya da kwai da za a soya su da sauransu a zuba ka riƙa gutsura da cokali kana ci. Kai dai cokali ma gaba ɗaya wani suna mu a al'ada Hausa da muka sa masa cokali a saka a daɗi saboda haka dukkanin kayayyaki mafi daɗi zaka riƙa cokali wanke cin. Saboda haka tuwo ma ba kowa ne yake ci da cokali ba amma idan ya kasance kana wani aiki tare na matsatar hannunka ga wankakken cokali to ai kawai sai ka sa shi. Tamfar kasa hannunka ne ka riƙa gutsura. Akwai sakwara ma da sauransu kuma muna gutsuransa da cokali muna ci. Kai cin abinci da cokali dai wani abun ma kama kwalliya ne a wajen waɗansu. To amma mu a al'adarmu ta Hausa to gaskiya muka wanke hannu mu sanya mu ci abinci ko ma wane iri ne za mu iya cin shi da hannu. Saboda haka ko mai ruwa-ruwa ne ko kuma mai tauri ne za mu iya cin sa da hannu. Kuma haka ko min taurin abinci ko da kuwa biski ne da ake yi yankin gabas za mu iya sa cokali mai ƙwari ko, ko ƙoshiya mu riƙa gutsura domin cin abincin nan da shi. Saboda haka kai mu dai muna amfani da cokali sosai muna cin abinci da shi. Haka dai amsa take kamawa amma garanti ina yin amfani da cokali kuma ina yi da hannu. Amma mafi galibi mu a al'adarmu abincin da za ka ci da hannu daban, abincin da za ka ci da cokali daban. Amma kuma duka muna iya yin jama'u mu ci da cokali, muna iya yin jama'u mu ci da hannu. Saboda haka amsan nan dai guda biyu ce gatana. Akwai wanda za ga abincin nan kala biyu ne ko dai nawa ne dai ka ƙai abinci haka sai yafi kala goma wanda za a iya cin shi da cokali wanda kuma za a iya cin shi da hannu. Saboda haka muna amfani da cokali wajen cin abinci, muna amfani da hannun mu a wurin cin abinci. Garanti haka wannan zancen yake amsa gamsashiya. Muna amfani da cokali muna amfani da.

Gaskiya dai nau'in 'ya'yan itace yawa gare su. Sosai akwai wasu magani ne, akwai wasu abinci ne. Kuma duk kowane zaka iya sha wani zaka iya ci. A yanzu dai akwai wani ice ɗan ice da muke ce masa tuwon biri da kuma ciwo. Da kuma bayan ciwo in akwai wani yaɗan shigan man duhu da muke fafashi an ƙudare shi. Yaɗan dai shigan man duhu amma kafin na gama idan na tuna shi zan iya na faɗa maku. Saboda haka 'ya'yan itace ya kasu kashi daban daban. Akwai inibi, akwai fasa dabar, akwai aful, akwai ruwan, duk dai ga suna. Ire-iren irin waɗannan ina son su. Kai ne yanzu dai abin da ma na fi so kawai in so samu ne ba mu da shi. Farar da garaje akwai wani lubiyar dabino da muke zuwa musaya haji kyan. To ina bala'a in son wannan lubiyar dabina da bagaruwan maka. In zan gan ta dai kamar bagaruwa irin tamu to amma mu tamu wauri gare ta ba ta da daɗi. Amma bagaruwan makka malam in kana ci musamman ace batayi irin muguwar bushewan nan ba. Za ka yi nishaɗi idan ka gan shi. Ga dabino malam mai laushi wani ma ko ƙwallo babu. To amma in aka dawo kayayyaki irin namu na gida Najeriya to gaskiya shi ma ina son in ci, in sha mangro, in sha goba. Kuma kai har ruwan kwakwa ma ina iya sha sannan in ci kwakwan. Sannan kuma akwai kwakwan manja ita ma ina cin ta. To duba dai ga yanayi dai ire-iren waɗannan abubuwan nau'ikan 'ya'yan itace suna da yawa na ban mamaki. Musamman ma na samu piya wadda ake yin bota da ita mai gishiri gishirin ne. In samu mun muƙi na in shafe shi da shi wato biredi shine mun muƙi. To in na shafa ma mun muƙin nan na ɗinga muƙa tai abin gwanin ban sha'awa malam. Zan ci in ƙoshi da wannan fiyar. Sannan ga apple ita kuma wannan da daga Indiya ake kawo mana to amma alhamdulillah yanzu gida Najeriya muna samun ta suna yi. Sannan kuma akwai agwaluma. Ita ma akwai ta da daɗi. Akwai abarba, akwai ayaba. Duk waɗannan abubuwan ina cin su yadda na ga dama kuma ina so kuma kuma isa ta dai ba su fiye yi ba. Ga lemo, ga tanjirin shi ma duk ina sha. Ga goro ni kam ma abocin cin goro ne ina cin goro. Kai abun sai wanda ya gani ka tafka ala da goro. Gaskiya ala da goro bakinka yayi ja-jawur kamar an nan naushe ka. To dai gaskiya akwai 'ya'yayen itace masu daɗi masu yawa da na fi ci. Namu kagarai akwai magarya, akwai kurna, akwai gwandaddawa, akwai gwandaggari, akwai taura, akwai ciwo. Duk waɗannan muna cin su da tuwon biri. Wallahi dukka ina son su waɗannan. Sannan akwai kaɗanya, akwai faru. Kai hak 'ya'yan kalgo ina ci. Eh wallahi ina cin su. Amma dai wanda na fi so shine dabinan nan lubiya ɗan Saudiyya. Se bagaruwan makka ai ina son waɗannan abun su na fi so. Sannan masu bi masu kuma sai mangwaro da su apple sai kuma goruba. Duk taurin nan na goruba wallahi ina son ta.

Ina ajiye kwafin bayanai ka tambaye ni. E, gaskiya ana ajiye kwafin bayanai. Musamman akwai abubuwan da dole ma sai ka ajiye kwafinsu. Saboda haka, takardu kala kala ne. Wata takar dai dole sai ka je kawo kwafin ta ka ajiye. Ham ma laminating kayi mata. Saboda haka, yanzu kamar takardun yara da ake tunanin nan gaba shekara talatin za su iya su amfanesu. To dole ai kayo kwafin guda biyu ko uku kayo laminating ɗinsu, ka samu wuri daban-daban ka ɓoye. Sannan kuma ka zuba kwafin su a yanar gizo-gizo a adana maka. Domin ajiye tarihi. Ko da babu waɗancan, idan ka zo da an sa suna da an faɗi lambar da ke jiki, kawai wur sai ta watso maka wannan ajiyan bayanan da ka yi, da ku ko da ku ka yi. Yanzu ka yi ciniki ne, na yarjejeniyar gida ko mota, ka saya a ba ka takardu, kawai ka zo ka bar su haka nan. Ai ba mu hawa ma titi ba. Direban da nake gani yana hawa titi da ainihin takardu na motar sa da lamba. Sai dai in ga sun yi photocopy suna yawo da su. Domin in dai ma zunzurutun takardun ka ne da driving license ka a hannun ka, mu a Najeriya akwai ma'aikatan road safety sun fi kowa zalunci da wulaƙanci. Sai su ansa su ɗibga ma tara mai tsananin yawa. Saboda haka ya zama wajibi ka yi photocopin abu ka ajiye. In ka yi kwafi ka ajiye, to kana tafe da kayan ka. A mota ba za ka ajiye photocopy ɗaya ba. Duk inda ka je aka tsai da kai aka tsaya, ka ba da wannan abun kaga ranka zai ɓace. Kawai sai ka ja motan ka kai gaba ka rabu da su da wannan abu. Saboda dama dai ba su fi ka yi naira hamsin ko ɗari ba. Duka sun ansa su anshi ɗari biyar kuma ba yadda suka iya da ita, sai dai su je su ƙona. Amma ba wani amfani da wannan ɗin zai masu. Kuma wani abun da zai ba ka mamaki kai iya yi. Ba wasu da fahimta da gani ba. Sai ka ga ka yi wannan da su sai ka ga kuma wallahi Allah kai in ka dawo ba za su gane ka ba. Ko ko abun ne yake yawa? Mutuwa ta je kasuwa? An ce wai abun ya yi, abu ya yi yawa mutuwa ta je kasuwa. Ka ga sai ta zaɓa wanda take so ta ɗauka. To saboda haka photocofin ne yake masu yawa. Sai ka dawo ma ba za su iya lura da lambar motar ka ba su gane cewa ai wannan mai motar sun tsai da shi don su yi masa tara ya gudu ya tahi ba su gane shi ba. To muna dai fatan Allah ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa a ƙasan mu ta Najeriya. Gwamnatin mu ta sa na'urori kala daban-daban ta ajiye mutane game da yi mata wasu aikace aikace. Saboda gaskiya mu mutanen mu kawai kuɗi suke so a wajen aikace aikace. Maimakon ka kama mai laifi da ka samu mai laifi sai yaɗan ba ka kuɗi kawai sai ka anshe kuɗin ka rabu da shi. Ka fa san laifi yayi. To saboda haka muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana canji na alkhairi kamar yadda muke gani a ƙasashen da suka ci gaba. Mutum idan ya zo da kanshi zai yi parking ya tsaya. Yau mu da ko danja ma wani lokaci ba a tsaya mata saboda shishshigi da wauta. Kawai da ka zo sai dai ka rubta. To ka ga in an kama ka ai sai abun da hali yayi to saboda haka dai gaskiya muna ajiye bayanai na kwamfiyuta. Ajiye wa a kwamfiyuta kuma muna ajiye wa a gida. Muna ajiye wa a wuraren ayyukan mu. Saboda haka ya zama ma wajibi in ajiye kwafin bayanai. Domin wani abun idan ka yi ba zai dawo maka ba albarkan wannan maganar ce da nake muku. Da za ku yi rejecting dinta ku ce in sake maku. Ba lalle ne na iya kawo kamar ta ba daidai da ita. Ina iya yin wadda ta fita ko in yi ƙasa da ita. Wannan shi ne bayani. Amma gaskiya ansa gansashshiya muna ajiya kwafin bayani. Da kaman irin wannan da nike da kuma na rubutu.

Eh gaskiya ne da aka tambaye ni. Kana fin son kunna fanka ko AC? To duya daya ne yadda dai ni bane da AC. Amma dai ina da fanka. AC kuma sai dai ko a motar maigida yana kunna mana. Amma dai ba abun da ya dami na da AC. Idan ka shiga AC ka fito lalal. Ai mu da matsala. Saboda haka dai ni gaskiya ba ni kunna AC. Amma dai fanka ai ina shan fanka sosai. Haka yake. Ai zai wahala ka ga gidan da babu fanka. Duk gidan da kaje za ka tarar suna da fankoki a cikin gida. Haka duk wani wuri mu'amillan mutane da yawa akwai fankoki. Amma ni gaskiya ba ni son AC musamman ma da kuma ba ni da ita. Abun duk da ba ka da shi ko kana son shi ma ai ba shi da wani amfani a gare ka. Saboda haka dai ni na fi son na kunna fanka musamman in ana zafi. Ita ma da sanyi ba abun da ya dame ni da ita. Saboda yanzu haka in kana jin murya ta za ka ji a yadda take. Gaskiya a cikin mura take. Da atisha za ka ji ana tafesawa saboda wai yanayi ya ɗan chaccan za ma namuna. Wannan shi ne gaskiya. Amma gaskiya ni na fi son kunna fanka. AC kuwa dama can ta taitanci gasu gada tun da ba ni da ita.

Ai ya zama dole ma ka ba da shawara a wurin aiki. Ko da kuwa ga na gaba da kai ne ko kuma na baya da kai, kai ma dole ya ba ka. Domin ita shawara ce, an ce mai shawara aikinsa baya ɓaci, sai dai kuma ba sirri. To haka yake. Gaskiya dai babu yadda za a yi. Ka zo ka zauna kai kawai ba mai ba ka shawara ba, a ba ka shawara. To ai, aikin ma sam ta yaya za ka koye shi har ka iya shi. To dole dai sai da mai ba ka shawara sai ana ba ka shawara sannan za ka iya aiki kuma ka yi ingantacce wanda ake buƙata. Ni dai ana ba ni shawara a wurin aiki, ni kuma ina ba da shawara. Duk kuwa abin da na ganin ba Allah zai nyam wanda yake kula da abun, in ce mai tokai a hankali. Kaga abu kaza da abu kaza yana so ya bada matsala. A nemi yadda za a yi a gyara. To a haka kam dole dukkanin wani wuri da muke zuwa aiki, ni ina ba da shawara kuma ina so a ba ni shawara. Domin ba na so a ce ina aiki wai ba na so inyi shawara. Ai bazai yiwu ba, bai ma yi ba tsarin. Amma in kana shawara kana da mai ba ka shawara. To sau da yawa sai kaji an ce aikin mai shawara baya ɓaci, ba za ku taɓa yin abu a ce ai yau bakuyi dai dai ba. Kai dai ni gaskiya ina son a ba ni shawara kuma ina ba da shawara. Ina ba da shawara shine cikakkiyar amsa. To kuma ni ma ina da buƙatar shawara. Ina so a riƙa ba ni tabbas shawara. Domin kada tau taƙarema kuma ka san shawara ita kala kala ce. Akwai shawara cuta wadda take a cikin jini. Mutane suna ɗamfama da shawara ta cuta sau da yawa kuma mutanen suna da yawa sosai. Don ita shawara ta cuta ma a jikin ɗan adam nuna shi take sosai. Saboda haka dai shawara ta wurin aiki ina so a ba ni amma ban san shawara ta cuta. Gaskiya wannan shine na gode ni ina son shawara ina kuma ba da shawara kuma ina so a ba ni.

To jadawali na wurin aikin mu dai a tsare yake a shirye yake. Saboda haka shi komi da kake yi sai ka tsara shi kai masa jadawali. Kuma kowane lamba idan ka gama tsarin sai ka sa mata lokaci da kwanan wata da za a je ayi. Wannan shine tsare tsaren yadda mu muna tsara abubuwan daya bayan daya, biyadum ma biyadum biyadum biya dum. Saboda haka daya na jin tsara. Mu ke tsatsarawa. Eh wani lokaci kaza za muyi kaza za muyi kaza. Wancan lokaci kaza za su je su yi ma Alhaji Wani kaza lokaci kaza za su je su yi. Wannan kaza. Wane kaza Haka dai a tsare. Kowa da akwai wajen da idan lokacin shi zai tafi da ya zo ya duba takarda ya duba ko kuma an ba shi dama a rubuce ga jadawalin tsarin aikin wani sati daya ko ma na wata daya da aka fitar to haka mutum zai bi. Ko dama bai fito da wuri ba an tafi an barshi to ya san ina zai je. To gaskiya dai muna tsara jadawali a wajen aikin mu. Ko domin ma mu samu sauƙi kada wani yaga ba ayi masa daidai ba. Domin ka zo kana son aiki wancan ya zo yana son aiki dole kowa ya rubuta. Idan ya rubuta da unguwarsu da sunanshi da kwatance mai kyau wanda za a je har gidansa unguwarsa ko unguwarsa daga unguwarsa a gwada mana gidansa sannan mu je mu auno abin da ya kamata a auno wanda za a yi masa. A san mene ne za a yi sannan a tafi da ma'aikata da kuma kayan aiki. To wannan dai tsare tsare sun biyo baya ne tun daga cikin jadawalin ayyuka ayyukanku. Dole ne ya zama dole ayi ma aiki tsare tsare masu muhimmanci kuma in an je yin aikin ayi mai kyau mai inganci. Domin yin nagarin ka yawan adadin kulawa da mutane da za su rinƙayi da kai. Idan kuwa kana yin naka kana ƙin yin nagari to ai dama an ce mugu sai mai shi ko in ce mugu sai uwa tai. Mugu sai uwar da ta haifa. Saboda haka idan ka yi abu na mugunta ka gaba mai son ka, kowa a tsarin sa sai ya gaba ma za a zo da kai wa wajen sa. Saboda ya san kai ma mugun cine. To haka dai muke bi muna kirkanta abin mu muyi abu na kirki domin kada ya bamu matsala can gaba ga rayuwar mu. Dukkan wanda yake kyautata wa don yake kyautata a rayuwar sa to zai samu ci gaba. To haka dai gaskiya muna da tsare tsare ga jadawalin aiki kuma da yake dai aikace aikacen zuwa suke ta yi a kai a kai a wajen masu gidaje saboda mu akwai waɗanda ke mana tsare tsare sai dai kawai su bamu su ce mu je mu bi ga umarni nan, yauwa.

Ainihi dukama ko wacce na samu ci nike in koshi ko in ce sha nike in koshi kawai ne abin da na fi so a ce gyadarriya ce ba miya ce kawai gatanin ba ganjagiga to in ganjagiga ce to ni dai gaskiya ba lalle bane bana nasha tan awada ce amma ai miya mai zafi ai duniya ce ko abincin ma bazata bari kaci da yawa ba mai sanyi kuma shi ma sanyi in yayi wa bazai iya barinka kaci abinci sosai ba to ni dai waɗannan nau'ikan yawayi guda biyu ko nawa ne ma dai ina son su amma wai ta mai sanyi yunwa ce ke sawa a aci ko ta halin aƙama dai a bawa ciki ace a ƙoshi domin an ce ciki a baka ka huta a huta to ni dai gaskiya ina iya cin abinci da miya mai sanyi ina iya ci kuma da miya mai zafi amma in dai buƙata ta ce ƙarya a cikin nutsuwa nafi son miya mai zafi na ko abincin ne ma nafi son mai zafi amma wasu basa son abinci mai zafi amma ni dai gaskiya tuwo da miya dak nafi son masu zafi domin nafi samun natsuwa wajen cin shi yanzu kai ka ta tura shinkafa mai sanyi ba sai kaji tana ƙulle ma wuya ba musamman yadda mutane suke da ulcer nan sosai ni gaskiya nafi son abinci mai sa miya mai zafi abincin ma mai zafi sai in ta ɗiba ina aikawa, gaskiya ne, ni dai in so sona nafi son miya mai zafi, mai sanyi kuwa sai dole.